Aro tsakanin maƙota ba kaman a ƙasar Hausa abune wanda ya daɗe ana yi. Ana aron abubuwa irin su gishiri, irin su kuka, irin su kuɓewa. Amma babban abun da aka fi aro, ah, ba kaman a nan ƙasar Hausa shine irin su kuka, irin su taɓarya, irin su turmi, irin su muciya. Waɗannan abubuwan su ne abubuwan da aka fi aro a nan wuraren makasar Hausa. Sai dai ana samun matsaltsalu rin matsaltsalun da abubuwa su bace in wani ya ara ba zai maida ba da sauran su.

Sosai. Yanxun babban abunda ya fi yawa ba kaman muma nan wuraren mu shine biyan kuɗi ta waya. Saboda zamani da yazo ban kuna sun koma ta waya da sauransu. Idan na je gidan mai zan sha mai, ko idan zan yi cefane da sauransu duk ina biya ta waya. Ina iya tura kuɗi duka ina yi. Shine ma babban abin da yake yawa kafin in yi amfani da banki na tura kuɗi a waya ta waje da dama.

Mutanen yankin mu mutane ne masu matuƙar yawa, tun daga maƙwabta unguwar mu unguwa ce irin mai yawa. Zan iya cewa unguwa ce irin wadda ake kira da ghetto area, to akwai lunguna da dama ga mutane da yawa da ƙananan yara sosai. Za ka iya ganin gida guda yana da yara talatin, yara arba'in, yara hamsin a unguwa. To an san mutane da yawa ga kuma makaranta nan ma muna koyawa.

A', agaskiya cin abinci mu ya canza fiye da da ƙwarai da gaske. A', saboda ba wai don saboda yanayi da ake ciki na tashin hauhawan farashin abinci ba. A'a, saboda ni na kasance makarancin biochemistry ne, so na san irin abubuwan akwai abubuwa da dama da muke ci wanda bai kamata a dinga cin su ba. Saboda haka shi ne aka ajiye su a gefe sai muka ɗauki wasu abubuwan irin su kayan marmari, su zogale, yadiyya, rama da sauransu.

Yin addu'a a wurina na ɗauke shi kamar wajibi saboda ni musulmi ne sannan kuma na karanta cewa ita ma addu'a ibada ce. Saboda haka duk lokacin da nayi sallah, ko sallar zahri, ko sallar la'asar, ko sallar asubaha, ko sallar magariba ko sallar isha'i ina yin addu'a. Sannan kuma ba wai lokacin sallah kaɗaiba, har lokutan da ba lokacin sallah ba ma, suna ina yin addu'a kamar lokacin da ake yin ruwa ko lokacin da aka ɓata mun rai ko lokacin da na ga wani abu da nake matuƙar ƙauna to zan ɗaga hannuwana idan da littattafan juji da juya jiyan mana. Ina yin addu'a ba ma kullum ba masu ɗayeba ba, sau da dama.

Ni na kasance ɗalibi ne, dalibin jami'a ta Umaru Musa Maisuna, jami'ar Umaru Musa, yar aduwa. To, ina matakin karatu na level four. To, wani nake zuwa makaranta, abu biyu ne. Ina hawan abin hawa nawa na kaina, wato mashin in mota ne kuma ina hawan bus a wasu lokutan. Idan mai yayi wahala ko kuma idan wani mashin ɗina ya samu matsala. To, kasancewar makaranta ta makaranta ce mai nisan gaske, a, ta kai kilomita goma. To, tana cin mai sosai. Kullun sai na sha mai kaman na dubu ɗaya domin in je in dawo. Idan kuma mota mutum zai hau shi ma haka tana sun ƙara kuɗin mota. To, mashin nake hawa domin zuwa makaranta ko kuma in hau motar bas domin zuwa makaranta.

A rayuwar ƴan kasuwa a unguwar mu, rayuwa ce mai daɗin gaske saboda mafi yawan mutanen da muke rayuwa tare da su sun kasance kasuwanci. Akwai masu shaguna, akwai masu saida abinci, akwai masu saida takalma, akwai masu saida kayan sawa, akwai masu saida tufafi da dukkan abubuwan da dama. To irin wannan rayuwa rayuwa ce mai daɗin gaske ƙwarai da gaske. To da dama idan kowa yana da irin kasuwancin shi, wancan yana saida kayan hatsi, wancan yana saida biscuit, wancan yana saida abinci da sauran su. Mun kasance zaka ga muna da shaguna da yawa a bakin ti ti, wasu kuma sun kasance suna da teburi, zasu ɗora abubuwan da suke saidawa a sama. To rayuwar ƴan kasuwa a unguwar mu tana da faɗi ƙwarai da gaske. A unguwar mu unguwa ce da take da lunguna, to a cikin lunguna. Wannan kuma hatta-matayen da suke rayuwa. A cikin unguwar gidaje su ma suna kasuwanci. Waccan tana saida maggi, waccan tana saida kuka, waccan tana saida kuɓewa da sauran su baki ɗaya.

A gaskiya kasancewata ta matashi, eh, shawar dazan ba matashi game da kuɗi shine yakasance yana adanawa. Lokacin daka samu kuɗi, bawai kawai kaje kaita kashe kashe ba, ka kashewa 'yanmata, kaci wancan, kasha wancan, kayi shaye-shaye da sauransu. A'a, babban abinda yakamata shine kayi kasa hannun jari a wasu kasuwanci. Idan ba zaka fara kasuwa taka takanka ba, to kaje kanemi kamfaninnikan dasuke ansar hannun jari, to saika zuba wannan hannun jarin naka. Wannan abin zai taimaka maka ƙwarai dagaske saboda a gaba zakaji ɗadinshi. Amma idan alokacin dakake matashi, ni a ganina lokacine mai lokaci maka yi ginar rayuwarka. To, alokacin kane buƙatar kuɗi. Lokacin ne kake in kasuwa zaka fara, baka da aure, ga family naka, iyalanka ga iyayenka ga ƙannenka, ko yayyenka, gashi idan kayi aure zakayi a'a. To alokacin yakamata kagina kanka domin wannan abun shi zai taimake ka. To gaskiya andai matashine kai kanada kuɗi, to kakula da kuɗinka adana kadinga yin saving a lokaci zuwa lokaci.

Ah labarin kuɗi yana ɗaya daga cikin abin da mutum zaice saboda abinda ke da ban mamaki shine idan kaji ana kashe kuɗi. So mutum zai tambayi kan shi wancan suwan nan abubuwa ne wanda aka yadda da su a matsayin kawai kayan ciniki ko kuma shine akayi ake kashe nan. Idan a ƙasar Najeriya muna kashe naira, a America ana kashe dola, a China suna kashe yan, a ƙasashe kaman Spain suna amfani da Euro. So wannan abun zai baka sha'awa cewa watoke nan yarjeje niya ne yake aka yadda. To yardan da akayi ne yasa ake amfani da su. Na taɓa jin labarin mutanen da suna akwai mutanen da suke amfani da wake a matsayin kuɗi, akwai mutanen da suke amfani da ridi a matsayin kuɗi, akwai mutanen da suke amfani da dutse a matsayin kuɗi, akwai mutanen da suke amfani da ƙarfe a matsayin kuɗi. So kawai kuɗi a wasu abubuwa ne wanda yardan da akayi. E, za'a yarjeje niya mun yarda cewa wannan sune kuɗin da za muyi amfani da su. Ka bani in na baka shi kenan. Wannan abun zai samu daraja saboda yarda yarda ake ɗauka abun da akayi a matsayin kuɗi. E.

A ita rayuwa a mutum zai fuskanci kuskure iri-iri. A na kasance ina fuskanta kuskure iri-iri kuma daikuskuren da na fuskanta yana zama mana kamar wa'azi daga nan mu je gyara manyan da zan yi abubuwa da sauransu. To amma a babban kuskuren da zan ce na taɓa yi wanda bazan taɓa manta da shi ba wanda ya zama malamini shine lokacin da ina tuƙi na taho a saman abin hawa na da ni ke tafiya to sai wani ya yau kira ni sai na waiga ina ɗaga mashi hannu ba tare da na kalle gabana ba. Jiyowa da na yi sai na samu hatsari. Wannan hatsari da na samu ya ji mun ci wuta ƙwarai da gaskiye to wannan dalilin ne daga nan wannan fahimce cewa idan mutum yana tuƙi ba kamata ya dinga here here ba ko ya dinga kali kali a a yana da kyau ya mai da hankali a kan gaban shi akan tuƙin da yake yi da dukan abubuwan da yake yi.

A, babu mai ɗaukan fasinja a mu'anan ƙasar Hausa muna da su. Shi ne muke ce ma express ko kuma muke ce ɗan adedeta, adedeta sahu. To mashin ne wanda zai ɗauke ka ya kai ka wurin aiki ko makaranta ko kuma wani wuri na bukukkuwa da shoran shi. To irin wannan mashinan kala kala ne kuma muna jin daɗin su ƙwarai da gaske.